To miyan dai da na fi so ita ce jar miya. A tabbas ainun na fi buƙatar jar miya. Ina amfani da jam miya wajen cin shinkafa kuma ina amfani da jam miya ko kuma stew wajen cin waina da ita da miyan taushe. Kuma na kanyi amfani da ita jam miya wajen cin doya ko dankali ko kuma irish potato haka. To jam miya dai ita har biredi ma ina iya ci da ita. Kuma wani lokacin na fi son a samun nama ko kifi a cikin wannan jam miyar.

To, yanayin ɗakin da na fi so shine ɗaki mai dumi. Ɗakin da akwai ɗan ɗumi-ɗumi a ciki ba sanyi sosai ba. Yanayin ɗaki mai sanyi yakan tayar mun da lallura, namura, da kuma wasu cututtuka na sanyi. Amma idan ɗaki ya kasance akwai ɗanɗumi a ciki, to nakan daɗe a ciki ko kuma a cikin ɗakin ba tare da na fito waje ba. Lallai na fi son ɗaki yanayin shi ya kasance mai zafi ko kuma mai ɗumi ba can zafi da yawa ba.

To na kan kala wayata na kusan sa'a biyu ko uku a lokaci zuwa lokaci kuma na kan yi amfani da wannan wayan na biyan buƙatuna na wannan sa'o'i ɗaya ɗin ko biyu ko uku a kowane lokaci idan na ɗauki ita wayata wa.

To ranar biyan albashi dai rana ce ta farin ciki ga duk wani ma'aikaci. To ni kaina, ina ɗaya daga cikin wa'innan ma'aikatan wanda idan anzo biyan su albashi lallai akwai farin ciki a zukatan su. Ranar biyan albashi ina jin farin ciki a zuciyata kuma ina jin daɗi. Bayan na samu wannan albashi har nakan fita da abokan aikina don na siya musu abinci da abin sha kafin mu dawo aiki kuma mucigaba dashi aikin ɗaya kawo mu ofis.

To, man dai da na fi amfani shi shine man Vaseline. Ina amfani da shi ne saboda yanayin da nake anan cikin arewacin Najeriya yanayi ne na zafi. Yana buƙatan ka shafa cream ko lotion a jikinka. So munfi shafa Vaseline, ko kuma pomade a jikinmu, a lokacin da muka yi wanka. To shi kuma a, cream ko kuma lotion ana amfani da shi ne sosai a lokacin da akwai sanyi. To wannan dai shi ne na fi amfani da shi yayin da na yi wanka. Am, shi mai na pomade ko kuma Vaseline.

To ina tsarkake muhallina ko kuma gidana, a sau biyu ko sau uku, duk rana ɗaya. Da safe idan na tashi kafin na tafi wajen aiki nakan yi ƙoƙari inga na killace komi da komi kuma na share, na goge ɗaki kuma na gyara kangaɗo. Haka zalika idan na dawo daga aiki na huta kuma zan ƙara duba inda ban share ko ban tsaftace ba, shi ma sai na bi shi na gyaggyara shi na tsaftace shi kafin na zo na kwanta barci.

Eh ina da ɗakin da nake amfani da yanan gizo, kuma ina da wajen da nake raba wurin da nake amfani da shi yanar gizon a cikin gidan nawa. Nakan yi amfani da wani ɗaki ne wanda yake a matsayin ɗakin aje kaya watan sito. To ananne nake ɗan sa shi WiFi ɗin nawa. Bayan nasa WiFi ɗin nawa kuma a nan ne nake zuwa na rarraba shi a yanar gizo ɗin ta hanyar WiFi wanda abokan aikina da ƴan uwana za su yi amfani da shi suma.

To, yanayin daida na fi so shine yanayi na sanyi. Yanayi na sanyi yana ƙara ma jikina lafiya sosai kuma nakan yi kuzari sosai. Nakan yi tafiye-tafiye sosai a lokacin shi sanyi. Amma a lokacin zafi kowa bana samun dama na yi wannan tafiye-tafiyen kuma bana jin kuzari sosai a jikina. Lallai kan lokacin da na fi so sosai shine yanayi na sanyi.

To ina wanke tufafi ne sau ɗaya duk sati. Wani sa'in kuma nakan wanke shi sau biyu a sati idan nayi tafiye tafiye sosai. Amma idan ban yi tafiye-tafiye sosai ba, to sau ɗaya na ke wanke shi tufafi. Wato duk ranar Asabar ko kuma duk ranar Lahadi ba kasafai na ke wanke kaya ko tufafi sau biyu ba, sabida lalacewarsu da kuma rage ƙwarinsu ko ƙarfinsu.

Eh ina fikicin tufafi. Idan an gama wanke man tufafina, nakan ɗaukosu, ah sasu a inda ake fikicinsu sai a fikicemun su gaba ɗaya. Akwai ƙannaina da 'ƴan uwana wanda idan ma ban da halin da zan yi fikicin tufafin to su za su taimaka su yi mun wannan fikicin wannan tufafin nawa dan in samu in sa su in tafi wajen aiki da su suma.

Eh ina kunna tsaron batiri a wayata ko kuma a kwamfuta ɗina. Idan ina amfani da su to nakan kunna shi wannan tsaro na batiri, saboda idan batirin ya kai wani percentage toh ya saya mun alama dan na daina amfani da shi. Kada batir ɗin ya ƙare gaba ɗaya kuma na rasa biyan buƙatar da ya zama muhimmin na amfani da shi. Toh wannan shine dalili da ya sa nake kunna tsaron batiri.

To, lokaci dai na shekara wanda na fi so shine lokacin shekara wanda ake damina ana ruwan sama sosai. Wannan lokaci yakan zo da yanayi kala biyu, da yanayin sanyi sanyi da kuma yanayin zafi zafi. Ah lalai nafi buƙa kuma nafi son wannan lokaci na shekara inda ake ruwan sama ba tare da yin zafi ko kuma rana sosai ba dan jikin nawa ba jiki bane mai son rana sosai.

To abu dai mafi muhimmanci a kasuwanci shine ka samu kostomomi, kuma yakasance akwai fahimta mai kyau tsakanin ka da kostomomin naka. Be kamata ace kana kasuwanci ba babu yadda, tsakanin ka da kai da kostomomin naka. Abin da na fi danganta kasuwancina da shi, shine amana da yadda da kuma riƙe amana sosai. Wannan shine abin da yafi mun muhimmanci a kasuwanci.

Eh ina son zama kusa da taga dan idan rana ya yi yawa babu inda za ka samu iska da inuwa mai kyau sai a nan gindin taga ko kuma nan kusa da taga. To dan samun iska da kuma yanayi na sanyi wannan shine dalili da ya sa nake zuwa wajen taga na zauna idan na ga rana ta buɗe ko kuma idan na ga rana ta yi zafi da yawa.

To abun dai da na fi don nishaɗi shine nakan karanta jarida da mujalla. A wani lokacin kuma nakan shiga yanar gizo domin naji labarai, na karanta labarai domin na ƙaru kuma na san yanayin da ƙasa take ciki ko kuma yanayin da duniya ta tashi a ciki. To wannan dai abubuwan su nake yi don nishaɗi a duk lokacin da naji ina buƙatar nishaɗi.

To a matsayina na editor mai koyan aikin rubuta rahoto, lallai ina iya gabatar da rahoto akan kowane bayani ne. Na kan iya fitar da rahoto na labarai kuma na kan iya fitar da rahoto na abin da ya shafi ilimi ko kuma abin da ya kebanci kimiyya ko kuma abin da ya kebanci technology. Duka ina iya bada rahoto sosai sosai.

Eh tabbas ina son kallon wata da daddare. Hakan yakan sa ni naji daɗi da wani kwanciyan hankali kuma hakan yakan sa ni naji kamar ni ma na zamanto ina saman ne. Dan sha'awa suke bani sosai da watan da taurari da daddare nakan kwanta a kan kujera na ɗaga kaina sama sai na kalla wata na kusan sa'o'i ɗaya ko kuma sa'o'i biyu.